Aiki lokaci ɗinnan. Kana zuwa aiki lokaci daidai? Gaskiya ina zuwa aiki, sau tari ina zuwa aiki lokaci, akan lokaci. Wasu rana kumma kafin lokacin yayi, ina-na je. Saboda me? Ni malamin makaranta ne dole ina buƙatar naje na shirya ajin da zamuyi karatu da yara tun kafin isowar su to don haka nake ƙoƙari na je akan lokaci. Na ga yaran da suka zo, sannan kuma in da akwai wani yaro da na san bai ɗan gane darasin da muka yi a baya ba, in ɗan taimaka masa tun kafin mu zo darasin. Sai na yi amfani da wannan zuwan da yai sai na taimaka masa.

A wane wata aka haife ku? Ni an haife ni ne a watan marka-marka, wanda Turanci ake ce mai August. Wato maka watan marka-marka shine watan da aka fi yawaita ruwa a cikinsa lokacin damuna. Ah, wanda al'adal-- al'adance duk wanda aka haifa a watan marka-marka, wato lokacin da ake ruwa ba tsakaittawa ana kiransa marka. In mace ce, shi ma ace mata, ace ma ake kira ta da marka. Wato shi wannan markan suna ne wanda ake amfani da shi ga namiji ka kuma mace ba tare da bambanta jinsi ba. To an haife ni a lokacin da ake tsananin ruwa, ah, lokacin da ake tsananin ruwa sosai da sosai.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Gaskiya wannan tambayar ba ta fito sosai ba amma in dai har kana nufin, ah, in na samu kuɗi a wajen aiki, bima'ana in aka mun albashi idan zan je siyayya shin ina rubuta dukkanin abubuwan da zan siya? A'a gaskiya bana buƙatar haka. Domin na san duk abubuwan da nake buƙata, kuma wanda suka zama mun larura ta rayuwa da su nake farawa. Sannan kuma saina tafi izuwa kan abubuwan da nake buri gaskiya ni banida irin wannan ɗabi'ar irin ta mutane wanda kuɗi yazo musu zakaga duk sunbi sun rikice maimakon su sayi abubuwan da suke da amfani a rayuwar su, abubuwa ne wanda kullum saikaga sun tafi suna sayan shirme, suna kashe kuɗi ba gaira ba dalili. Sannan sai bayan kuɗin ya ƙare kuma albashin ya ƙare sai gansu tsomo tsomo sun koma abun tausayi. A'a gaskiya ni in har nayi siyayyar wata in bani da kuɗi ba zaka gane ba. Domin ba abun da na tsara na rasa. Hatta ƙwan da nake ci, naman da nake ci a abinci ina sayan wanda zai ishe ni a wata ne. Shi sa duk lokacin da mutane suke kukan basu da kuɗi ba su iya siyan wasu abubuwa ba na jin daɗin rayuwa. Alal misali ƙwai ko kuma nama. To ni kuma wannan lokacin ni ma dai bani da kuɗin to amma dai ina da naman. Zaka same ni ina da nama, zaka same ni ina da ƙwaina. Sai na fasa naci adadin da nake so ba tare da na ji tsoro ko wani abun ba. To gaskiya ina ɗaya daga cikin wanda Allah ya musu irin wannan baiwar da bana buƙatar wai na rubuta abun da zan siya a wata in anyi albashi.

Wane gidan abinci ka ke fi so? Gaskiya wannan tambayar wadda ta fi inganci shi ne wani gidan abinci ka fi so? To gaskiya ni gidan abincin da na fi so shi ne na je na ci abinci a gidan matata, wato na je na ci abinci a gidana. Bana cin abincin waje, sai dai in larura ce ta kama, kamar wucce irin larura, halin tafiya ko kuma abin da yai kama da hakan. Inda shi ma ko halin tafiya ɗin ba na sayan abinci, sai dai ina sayan abubuwa na kullum da maƙulashe, ko kuma kayan sha masu sanyi, masu sanyi sanyi da ruwa. Alal misali idan mu ka ce kayan sha, dud da ni bana shan kayan sha wadda su ke ɗauke da sinadari na gas to ina shan yawanci NutriMilk, yogurt da abin da yai kama da haka. Su kuma kayan maƙulashe ina son biscuit. Eh ina son biscuit a abin da ya shafi kayan maƙulashe. Sannan, ah da de abubuwan da de na ga ba abinci bane ba. To don haka ko a halin tafiya ma zai yi wahala na ci abinci, irin kamar mu ce shinkafa da wake ko jollof ko kuma taliya dafa-duka ko abun da yai kama da haka.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Wannan tambaya da akwai ɗan gyara a cikinta. Ko za mu, za mu iya cewa wane tufafi ka fi so auduga ko siliki? Ko kuma muce kana son tufafin auduga ko kuma siliki? To gaskiya dangane da tufafi, ni na fi son, eh, sa tufafi na auduga. Ni ba ɗan sarauta bane ba ko kuma ce ni ɗan sarauta ne amma sarautar da bata wani taka ƙara, ta karya ba ko kuma ta sarautar da tayi nisa da gidanmu. To don haka irin abubuwa na sarauta ba duk basuyi dame ni ba. Bayan haka kuma ni tufafin siliki sun daga cikin tufafin da ba zasu dace da sawa da yanayin zafi ba. In lokacin da ake zafi za kaga to ko ina. Kowani gaba a jikinka, kowace ƙofa a jikinka zaka ga tana fitar da gumi, saboda haka na fi son tufafin auduga. Yana da laushi, yana da daɗin sawa sannan kuma babu nauyi, babu komai.

Kana zuwa gidan fim? A'a, gaskiya ni bana zuwa gidan fim. Domin me? Hakan bai dace da al'adata ba, bai dace da tarbiyata ba, bai dace da kuma da abin da yake na hankali a wurina ba. Shi ya sa bana zuwa gidan kallon fim, balan tana kuma na je na ga eh, yadda ake yin fim ɗin ma gaba da, gaskiya wannan bai dace da tarbiyata ba da kuma ni ɗabi'ata da kuma abin da nake so. Gaskiya, oh, balle ma ni hatta kallon fim ɗin. Akwai lokutan da nake hanawa, akwai kuma ira, eh, fina-finan da nake hana matata kallo yauwa. Don komai ana yin sa ne da manufa. To ni har yanzu na kasa gani wace manufa ce ta wannan fina-finan da ake yi a yanzu.